Ina son kallon wata da dare, sai tun sabon watan da ya fito. Idan ina kallon ka ina jin daɗi, ƙaruwa da wa'yansu ilimi, ƙaru da wa'yansu sababbin abubuwa, ƙaru da su sababbin wasu abubuwan da na san cewa idan watan ya zo ina ƙaru da wa'yansu abubuwa. Shi yasa idan wata ya zo bana wasa da kallon wata. Wani lokaci ina kallon wata da daddare, wani lokaci ba daddare ba, wani lokacin zan kalla sau uku a dare ɗaya, wani lokaci zan kalla sau biyu a rana, wani lokaci zan kalla zo ɗaya. Da yanayin da dai na kalla lokaci ne. Wata abu ne ni na gamsu da shi kuma ina so ina gani kowane lokaci. Shi yasa nake son kallon wata a kowane yanayi da.

Ina tofa miyau ne a wurin be yadace ko saman bola, ni ban iya tufa miywu ina haɗiye miyau na ne. Ko yaa miyau na yake ina haɗiye shi ne. Bana tufa miyau. Na tabbata cewa ina haɗiye shi ni ba wanda yake zubarda miyau bane. Ko wani lokaci miyau na ina tufar da shi ne. Bana iya zubar da miyau ako ina tufar da miyau nake ko wani lokaci ina tufar da shi yana, ina tufar da shi zuwa anjima. Ina tufar da shi zuwa anjima in tofar da shi anjima kaɗan, haka ne ke tofar da miyo yana. Ko ina zan je, miyau ina na tabbatar cewa na tufar tu. Mun yi un yana aiki da kewa im samu wani noti yana nan da kyau.